Gaskiya, ni abun da yake bani ƙwarin gwiwa wajen aiki, in ga ace an biya ni. Gaskiya, idan aka biya ni kuɗi a wajen aikina, zan ƙara samun ƙwarin gwiwa da zan ƙara cigabawa da aikin. Wannan abun ne yake ƙara kara min ƙwarin gwiwa. Saboda idan an biya ni, zai sa ni in ji ƙarsashi, in ji ƙarfi sosai a jikina, in cigaba da yin aiki. Amma in ba a samu an biya ni ba, duk zanji jikina ya mutu. Ba ni da wani ƙwarin gwiwa a aikin da nake yi. To, ka ga shi daɗin aiki ace an biya ka kafin gwuminka ma ya ƙare ace an biya ka kuɗinka. Wannan abun ba ƙaramin ƙara min ƙwarin gwiwa yake ba, gaskiya. Sai kuma, abu na biyu da zai ƙara min ƙwarin gwiwa wajen yin aiki shine in ga abokan aiki suna yin aikin da ya kamata. Ace an zo an haɗa kai, ana aiki tare. To gaskiya, wannan abun sosai yake ƙara min ƙwarin gwiwa. Wannan abun yana cikin abubuwan da suka fi ƙara min ƙwarin gwiwa. Don gaskiya, bayan dai an biya ka dama wannan dole, sai ka zo ka same su kaga suma suna aiki babu ƙaƙƙauta ba. Suma a zo ana yin abu a tare. Gaskiya wannan ba ƙaramin amfani yake da shi ba. Wannan gaskiya yana da amfani sosai, sosai, sosai da sosai ma. Sai kuma, abu na uku yake ƙara min ƙwarin gwiwa. In ji in samu mutanen wajen da muke aiki tare, mutanen da ake ma aiki ace basu da takura, suna da sauƙin yin aiki. Wannan ma yana ƙara min ƙwarin gwiwa. In da na je na samu mutanen da basa son, mutane basu da sakin fuska da wasu abubuwa, wannan zai kashe min jiki. Amma in naga mutanen da ake musu aikin suna da mutunci sosai, wannan ma zai ƙara min ƙwarin gwiwa da zan samu in musu aiki sosai. Don gaskiya, in na zo na samu mutanen da ba wani mutunci suke da shi ba ko in ce irin, basu da kirki, gaskiya aikin ba zai zo ya yi inda ake so ba, gaskiya. Amma in aka samu mutane waɗanda basu da matsala, basu da komai, ga Alhamdulillah za a samu an zo ayi aikin nan hankali a kwance. To, abun da ke ƙara min ƙwarin gwiwa kenan gaskiya ni abu ukun nan. Na ɗaya, a biya ni kuɗi. Na biyu, abokan aiki masu ƙwarin gwiwa. Na uku, wanda ake ma aiki za a samu su basu da matsala. Gaskiya su ne kawai.

Eh, ina yanke ƙumba na sau uku a wata. Farce ba, ina yanke farce na sau uku a wata. Sabida ni farce na farce ne masu saurin fitowa. Sabida kowane wata sau uku gaskiya nake yanka farce na sabida ina son yayi ƙalƙal yayi kyau. A farko zan yanke shi irin a farkon wata haka. In wata ya kama ko da kwana biyar haka zan samu in zo in yanka farce na. Shi kuma wani biyu irin idan an kai tsakiya haka ko irin sha biyar ko sha huɗu haka zan zo zan yanke farce na shima. Sabida gaskiya yanke farce yana da matuƙar amfani, sai na uku irin idan an zo ƙarshen wata. Idan an zo ƙarshen wata ma zan zo in yanke farce na. Bana yawan barin farce na gaskiya. Ina yawan kula da farce sosai da sosai saboda yanke farce yana da matuƙar amfani. Na ukun kuma zai irin ƙarshen wata yayi in zo in yanke farce na, shikenan.

A gaskiya fa kujerunmu suna da matuƙar daɗi gaskiya. Saboda akwai daɗin zama a saman kujerun gaskiya. Kujerun foreign ne daga ƙasan Turkiyya aka kawo su. Gaskiya ba ƙaramin daɗi da samun ƙwanciyar hankali da natsuwa suke da shi ba. Saboda idan na zauna a saman kujerun nan gaskiya ina samun ƙwanciyar hankali da nutsuwa sosai da sosai gaskiya. Shi daman zama saman kujera ai akwai daɗi. Amma gashi kujerun gaskiya masu kyau ne, masu natsuwa, masu samun sa in ka kalle su a ido, za ka ga tabbas wannan kujeru ne masu kyau gaskiya. Wannan kujeru masu muhimmanci ne kuma suna da daɗi gaskiya akwai daɗin, daɗin zama. Shi ai kujera da ma in ka samu mai kyau shikenan an gama. Za kaji daɗin shi zaka samu, za kayi amfani da shi yanda kake so. Don gaskiya ne irin kujerun da muke da su gaskiya ina mugun jin daɗin su. Suna da daɗi gaskiya Alhamdulillah. Kujeru ne masu kyau. Kujeru ne wanda za ka samu natsuwa. Za ka iya kwanta ta kujerun in kana so. In kana so za ka ci abinci a kan kujerun. Daddai kun abubuwa ne kawai ba za ka yi a kan kujerun nan ba. Amma wa'yan nan daga kujeru ne wanda za ka ji daɗin su gaskiya. Sosai za ka ji daɗin kujerun. Kujeru ne wanda nima ina jin daɗin su. Ni ma ba ni kaɗai ba kowa da kowa yana jin daɗin kujerun nan a cikin gidan nan namu gaskiya. Kujeru ne masu mahimmanci. Kujeru ne masu matuƙar daɗi gaskiya. Kujerun nan masu matuƙar daɗi ne. Kujerun suna da matuƙar daɗi. Abin da akwai zan iya cewa akan kujerun da suke da muke da shi kenan na gode.

Umm, kayan ciye-ciyen da na fi so gaskiya suna da ɗan yawa saboda ni ina cin ƙomai. Gaskiya ƙomai ina ci amma gaskiya a cikin kayan ciye-ciyen da na fi so, na fi son in ci shinkafa da wake. Tin gaskiya, wannan ba ƙaramin abun da yake sa ni daɗi ba ne. Abin da nake so dai kayan ciye-ciye kusan guda biyar ne. Na farko dai shi ne shinkafa da wake. Gaskiya yana daga cikin abun da na fi so in ci dan ba ƙaramin daɗi yake da shi ba gaskiya. Shinkafa da wake akwai daɗi, akwai samun natsuwa, za ka ji daɗin shi sosai da sosai. Sosai gaskiya, za ka samu nishaɗi, za ka ji ƙo shi, ka yi dam. Saboda shinkafa da wake matuƙar kowa da kowa ma yana son shi. Sai abu na biyu ina son in ci doya. A cikin kayan ciye-ciye gaskiya doya yana da matuƙar daɗi. Yace akwai son ƙosar wa yana ƙara da lafiya shima. Gaskiya doya, doya ina jin daɗin doya. Abu na uku ina son ɗan wake. Ɗan wake gaskiya abu ne mai daɗi shima duk da na gargajiya ne amma ɗan wake yana da matuƙar daɗi, yana da matuƙar sa ƙoshi. Abu na huɗu taliya. Taliya gaskiya ina son taliya. Saboda in ina cin taliya ina ƙara samun natsuwa da kwanciyar hankali da nishaɗi. Kuma taliya, taliya akwai mugun daɗi. Sai abu na biyar da nake son in ci a cikin kayan ciye-ciye ina son faten wake. Gaskiya faten wake yana da mugun daɗi. In ina ci ina jin annashuwa. Tun fatse na waken na a cikin kayan ciye-ciyen shiya shima ina da matuƙar ƙaunar su. To wai wannan kawai su ne abubuwa guda biyar da nake son na ci. Na ɗaya shinkafa da wake, na biyu doya, na uku ɗan wake, na huɗu taliya, na biyar fate. Shikenan.

A'a gaskiya bana tauna goro saboda goro ba abun da kowa yake so ba ne. Goro ma dai tsofaffi sun fi yawan cin goro gaskiya kuma ni da ɗan saurin shekaruna, gaskiya bana yawan tauna goro. Taunawa na goro gaskiya bana yi saboda goro ba na kowa da kowa bane gaskiya. Gaskiya goro ba na kowa da kowa bane amma wasu da yawa suna tauna goro amma gaskiya ni dai ban taɓa tauna goro ba. Amma goro abu ne wanda akwai daɗi. Ina ganin daɗi idan na ci irin ɗan kaɗan haka na ɗan taɓa taunawa amma dai ban dai taɓa taunawa irin da yawa ba. Yanzu kuma bana tauna goro maganarta gaskiya kenan saboda shi tauna goro ba kowa zai iya tauna goro ba kuwa ake son ɗacin ta ba. To ni yanzu a gani na goro ma akwai ɗautaci kuma zai sa haƙorina ya zo ya yi datti haka da wasu aguguwa shiyasa bana tauna goro. Har da ina aguguwa ma dai sa bana son in tauna. Amma da a ce yana ƙara ƙarfin haƙori ya sa haƙori yayi kyau ne to zan iya taunawa. Gaskiya taunawa banawa bane ba. Haƙorana ba sa son su tauna shi saboda suna ganin kamar abu ne da zai sa haƙori yayi datti ko da faɗin goro ne bana son na tauna gaskiya ko da jan ni ma ka ga shi ke sa dattin ko kuma in ce shi ke sa haƙori yayi ja. Amma gaskiya ina tauna goro dai da ina tauna amma yanzu barin iya taunawa bana tauna goro. Na ɗan ma dai saboda man da wani shekaru ne ina son in ci kuma na ga mutane suna ɗan taunawa shine na ɗan ɗana ni ma kadan. Abin da ya sa kowane tauna goro kenan da amma gaskiya bana son tauna goro sosai.

Eh ina sanya bel lokacin da zan je aiki. Kullum da safe idan zan tafi aiki gaskiya nakan sanyawa bel. Amma idan na dawo daga wajen aiki sai in cire. Da ma duk wajen da za ka je aiki in dai na ofis ne, to dole sai ka saka kaya, ƙananun kaya ka sa bel. To gaskiya kullum nakan sa bel idan zan je aiki. Kaga tun, in na tashi da safe nayi wanka nayi komai, na fara shiryawa zan samu in sa bel ina in kama hanya in tafi in sha zanzaro. Saboda bel in ka sa ma ka ƙara zanzaro za ka ganka ka kara kyau. To kullum gaskiya ina yawan sa bel, sai dai ranakun da ba zan je wajen aiki da wato kuma ranakun da ba zan je gurin aiki yau bai wuce kwana biyu zuwa uku bane. Amma duka sauran ranakun gaskiya duka ina sa bel in kama hanya in tafi kullum ne ma wannan. Gaskiya in dai ban sa bel ba to ban je aiki bane. Ai bel yana da matuƙar muhimmanci saboda zai kama wando, za ka jika wandon ya zauna. To amfanin sa bel kenan. Kuma gaskiya kusan kullum yanda na faɗa kusan kullum nakan sa bel. Kuma ba na taɓa manta wa da wai na manta da bel ina a, dole ne ban taɓa manta wa da sa bel ina ba. Kullum yana nan a jikina kullum ina yawan sa bel ina. Gaskiya mun yaush rabon da in ce wai na manta ban sa bel ba na manta. Kullum ne wannan ba a taɓa manta da sa bel. Yana da matuƙar muhimmanci, yana da matuƙar amfani. Gaskiya bel, bel ba abun da, ba abun da ake yawan mantawa bane. In dai zan je ofis ina sa bel, ina sa bel kullum ina sa bel.

Eh, kalan fim in da na fi son kallo gaskiya shine fim in Amurka. Fim in da ake faɗa gaskiya. Dan ni ina son fim in da ake faɗa saboda faɗa yana daga cikin abun da nake son in koya. To gaskiya fim din da ake faɗa shi na fi son kallo. Wanda zan ga ana harbi ko ana kisa irin wannan fina-finan na fi son kallo.

Eh, abincin da nake ci da safe abinci guda uku ne. Da safe akwai lokacin da na kan ci tuwo, shinkafa ko doya. To gaskiya shi in yi bayani a kan na farko, tuwo ke nan. Tuwo shine abin da nake ci. Misali ma dai idan akayi tuwo da daddare to zan ajiye shi saboda in yi dumame da safe. Shi tuwo ke nan gaskiya ina yawan cin shi da safe. Ina daga cikin abu guda ukun nan. To shi kuma taliya inda nake ci shi zan je in saya ne sai in dafa tun ina yawancin ci shi ma. Na uku kuma doya. Shi kuma wannan dama ko in dafa ne ko kuma in soya. Amma gaskiya a cikin samari abin da na fi yawanci a cikin guda ukun nan da na saba tuwo ne gaskiya saboda shi in aka yi da daddare na kan so da safe in ci gaskiya. Amma shi taliya ba wani sosai ba ne, ba zance kullun kullun ba. A'a, tuwo ne dai zan iya cewa kullun kullun. Se doya, doya yana daga cikin abincin da nake so sosai. Suna daga shi ne ma dai irin na biyar a cikin abincin da nake so. To doya gaskiya shi kuma doyan ma soyawa nake yawan yi. Saboda in na soya sai in ɗan sa miya, ina jin daɗin irin wannan dafuwan. Ina jin daɗin in ci wannan da safe saboda abincin nan da safe akwai samun nishaɗi. Yana sani kuma in jini na ƙoshi sosai. Shima tuwo in na ci shi ina jin na ƙoshi sosai, in na ci shi da safe, ze cika min cikina, zan ji daidai, zan ji daidai inda nake so kenan gaskiya. Tuwo sosai nake cin tuwo. Doya ma ina ci, taliya shi ne na uku. Yawanci taliya ba wani sosai nake yawancin taliya ba. Amma dai tuwo da doya gaskiya ina cin su.

Eh wallahi, na fi yawan zuwa kasuwa da yamma. Saboda irin lokacin nan na ɗan fin samun kwanciyar hankali. Kuma kasuwa ba mutane da yawa lokacin su. Ciniki ya dan yi kaɗan, zan je in dan nema in nema sauƙi. Shiyasa na fi son in je kasuwa a irin wannan lokacin. Gaskiya. Wannan lokacin shine daidai, daidai lokacin zuwa kasuwa. Gaskiya ni na fi son dama zuwa kasuwa irin wannan lokacin da yamma. In ba da yamma ba to zan je kasuwa da safe. Sai dai da sassafe ne ake siyo kayayyaki masu kyau. Kayayyaki masu kyau. Kowa da kowa ya ciro kayan sa a lilin wannan lokacin. To, na fi son in je kasuwa irin wannan lokacin shi ma. Gaskiya, ina matukar son shiga kasuwa ne. Kuma ba kowane rana na ko ba irin ranakun Talata ne nake yawan shiga kasuwa. Shine daidai lokacin da nake samun in shiga kasuwa. Gaskiya. Amma kowane lokaci ba kowanne ba gaskiya. Amma dai ranar Talata haka na fi son yawan shiga. Da safe ko kuma da yamma. To irin wannan ina yawan son shiga. Gaskiya. Irin wannan lokacin bana ma na fi son yawan in shiga. To abun da kawai zan iya faɗa kenan.

Kalan burodi da na fi so gaskiya shine burodi mai laushi. Gaskiya burodi mai laushi ya fi mun kowane burodi. Cin burodi mai tauri gaskiya ba wani mai daɗi ba ne, gaskiya. Idan na ci burodi mai laushi zan haɗa shi da tea in sha saboda shi ina haɗa shi da kusan abu guda uku. Ta Farko ina haɗa shi da tea. In na sha shi ti da burodi ina karyawa da wannan, gaskiya. Burodi ma mai laushi ma gaskiya shi na mafi so. Sai kuma ɗayan burodin da na fi so ina son in haɗa burodi da ƙosai. Ka san shi duk dai a cikin mai laushin ne duka ba. A al'umma laushin ne kowa nake so in haɗa. In ba zan iya in ba mai laushi wane ba zan iya cin wani kalan burodi ba. Wai dai kowa mai laushi shine kowa nake iya in haɗa, in ci shi da ƙosai. Sai kuma na uku ina iya in haɗa burodi da wake. Wannan haɗi ma ina yi gaskiya sosai. Ina jin daɗin shi sai dai akwai daɗin shi, akwai daɗin tauna kuma saboda ma dai mai laushin ne. Indai burodi mai ƙarfi ne ba zai mun daɗin inda nake so ba, inda nake ci ba. Amma gaskiya burodi mai laushi yafi kowane burodi samun kwance hankali da samun daɗin tauna gaskiya. Burodin kawai da na fi so yake nan mai laushi. In ba mai laushi ba ba laile in ci ba. Dan ni na je siyan burodi ma in ban samu mai laushi ba bana iya in siya. Ko da sai nayi haƙuri na ƙara duba, na ƙara zuwa wani guri saboda in je in nemi mai laushin nan. Mai laushin nan ya fi. Mai tauri ma ba lalle kaji daɗin ci ba ma. Amma mai laushi gaskiya za ka fi daɗin ci da daɗin tauna, da daɗin hanya, da daɗin haɗiya ma za ka fi jin daɗin shi akan mai tauri.